Launin labulen mu akwai fari, akwai ja, akwai blue, akwai green, akwai, akwai yellow. Ya danganci daga yanayin fentin ɗaki da kuma yanayin kayan ɗaki, ko kuma yanayin kujerun da aka sa a cikin ɗaki, su so wato shi dai launin labule ba wai bai da wani ƙa'ida cewa dole sai mutum yasa labule iri kaza ba. Ya danganta wani irin decoration ne a cikin ɗakin, wani irin kalan, wane irin kaya ne a cikin ɗakin da zeyi dai dai da labulen.